Nakan share ɗaki na sau uku zuwa huɗu a rana. Da gantaka da in da yayi datti. Da safe na tashi nakan yi sharan ɗakin, haka kwazalika da yamma na dawo daga gurin aiki nakan share kuma in zanyi bacci nakan share ɗaki. Nakan share ɗaki sau uku a rana, biyu sau biyu ko sau uku a rana. Haka nike share ɗaki a kowane rana.

Na fi son amfani da alkalami akan amfani da fensir. Rubutun alkalami ya fi fitowa da kyau kuma an fi fahimtan rubutu in akayi rubutu da alkalami. Amma fensir rubutun shi baya fitowa ya tara har ana kan shan wahala kafin a gane rubutun da akayi. Don haka na fi son amfani da alkalami akan rubutu da fensir saboda alkalami rubutun shi ya fi fito, ya fi fitowa da kyau kuma ya fi ƙayatarwa.

Duk lokacin da ruwa yake zuwa, nakan koma gurin da babu ruwa yana zuba ko cikin shago ko gida. Kulle kaina in leɓe saboda kar ruwa ya taɓa ni. Kuma lokaci na kan yi amfani da wannan dama in yi bacci, in hutawa rayuwa na. Wannan sune abubuwan da nake yi duk lokacin da ruwa yake zuwa. Saboda lokacin da ake ruwa, mutum na bacci bacci yana mai daɗi. Don haka nima na kan yi wannan duk lokacin da ake ruwa.

Ah muna zuwa guri da wuri saboda kai in a baya kan lokaci shine ƙa'ida. Ban son zuwa guri latti in ance abu za ayi ƙarfe biyu, nakan so in je gurin ƙarfe biyu dai-dai ba tare da nayi latti ba. To nakan so in je guri da wuri saboda zuwa da wuri abu ne mai matuƙar amfani a addini ma. Don haka bana yin latti nakan je akan lokaci.

Nakan yi tsaki amma tsaki ba abu ne mai kyau ba. Abu ne da al'adar Hausa raini ne kuma babu kyau. Don yawan yin tsaki abu ne na rashin kunya. Don haka bana yi, ba abu ne mai kyau ba. Shiyasa bana yi kuma duk lokacin da naga yaro ko kuma babba yana tsaki kusa dani, nakan faɗa mai ya daina. Saboda ba abu ne mai kyau ba a addini da kuma al'ada. Tsaki ba abu mai kyau ba ne.

Gaskiya na kan je aiki a lokacin da ya kamata. Ba na zuwa aiki a latti. Na tashi da wuri nayi wanka na ci abinci. Nakan fita matun kafin lokacin aikin yayi saboda in je aikin da wuri ba tare da na yi latti ba. Ba na son in je wurin aiki in samu kwastoma na jira na. Na fi so ne in je in jira kwastoma ɗin. Don haka na kan je aiki da wuri saboda in jira kwastomomi in fitar da kaya da wuri kuma in yi abun da ya kamata.

Gaskiya na kan kalla wayana akaman sa'o'i goma a ko wani rana, tunda na amfani da waya wajen yin business da kasuwanci. Dan haka duk lokacin da aka turo mun abubuwa nakan buɗe in duba. To na kan yi amfani da wayana na sa'o'i goma a rana zuwa kuma goma sha biyu. Wannan sune sa'o'i da nake amfani da wayana ko kuma kallon wayata.

Yanda shike bana cika yin girki kuma bana cika yanka albasa. Ni ba ma'abocin yin abinci bane, nakan gaskiya ɗaukan lokaci mai yawa ban yanka albasa ba. Amma duk lokacin da ake yanka albasa a kusa da ni yakan sa ni yi hawaye saboda yajin da yake cikin albasa yakan sa ni hawaye, harshe yasa bana son in zauna a wurin da ake yanka albasa saboda duk lokacin da na zauna kusa da wanda yake yanka albasa sai na yi hawaye.

Eh nakan yi amfani da kunnen waya wani zuben wajen jin magana ko kuma yin magana. Wanda nake magana da shi baya jina nakan yi amfani da kunnen waya wajen yin magana. Don haka eh nakan yi amfani da kunnen waya wajen yin magana da kuma amsa magana.

Nakan nema izinin hutu duk lokacin da rashin lafiya ya same ni ko kuma nakan so inje in gaishe da yan uwa da abokan arziki, ko kuma zanje dauren auren wani aboki ko kuma, um, dan uwa ko kuma zanje gaisuwan mutuwa. Nakan nema izini a wurin aiki saboda a bani daman zuwa wannan daman abubuwa. Duk lokacin da zanje wannan abubuwa zanje in samu wanda ya kamata in samu in nema izinin zuwa wannan, um, hutu. Dan ba ko yaushe nake neman izinin ba sai lokacin da naga akwai daman yin haka, sai inje in nema izini kuma wani zubin akan bani.

Eh sosai ma na kan rera waƙa lokacin da nake yi wanka. Idan ina wanka na kan tuna abubuwa da dama saboda daɗaɗɗen ruwan wankan da nake zuba mai ɗumi a jikina. Na kan tuna waƙoƙi da dama da na san su a da kuma na kan ji kamar in rera su. Wani zubin na kan rera su a zuciya na har in gama wanka har inzo ina shafa mai. Don haka eh na kan rera waƙa a lokacin da nake yi wanka. Dan abu ne da nake son yin shi sosai especially idan ina wanka da ruwa mai ɗumi ko ruwa mai zafi sosai. Na kan rera waƙa, waƙoƙi mai daɗi kuma mawaƙi.

Babban nasaran da muka samu a gurin aiki shine nasarar samun kostomomi masu yawa da suke siyan kayayyaki a gurinmu, wato mun samu ƙarin kostomomi da yawa a gurin aikinmu saboda riƙe gaskiyamun kuma da amananmu kuma muna basu abubuwan da suke so su siya, kuma abubuwan da suke siya a gurinmu suna siyar dashi a cikin sauƙi kuma a cikin wuri har su dawo su ƙara siyan wani. Wannan shine nasarar da muka samu a gurin aikinmu, samun ƙarin kostomomi da suke siyan kaya a gurinmu kuma muna basu abin da suke so kuma su ma suna gamsu da abin da suke siya a gurinmu. Wannan shine nasarar da muka samu gaskiya.

Eh, nakan kalli taurari a sararin samaniya da daddare saboda lokacin duhu ya shiga kuma waɗannan taurari sukan haske gurare sukan yi sheƙi, sukan yi ƙyalli kuma suna haske gurare. Don haka nakan fito dare daddare in sa ido na a sararin samaniya in ga inda Allah ke ikonsa da ga yanda suke yin sheƙi, suke yin ƙyalli kuma suke ƙayatar a ido.

Eh, na kanraba ayyuka wa mutane ta daman in aikin yamun yawa. Da yake mu na da abokanayen aikin da yawa a gurin aikin mu. Wayan nan mutanen suna taimaka mana wajen ganin aikin mu bai yi bamun wahala ba kuma yayi mana yawa da yawa. Don haka mukan samu ayyuka da dama mu ba mutane su ma su yi. Nan su samu kuɗin kashewa kuma su samu dama iya kasuwanci su ma da mutane. Don haka na kanraba wa mutane ayyuka idan aiki ya mana yawa a gurin aikin mu. Aiki irin su bada kaya, riƙa kuɗi da kuma sauransu.

Gaskiya wannan tambaya mai matuƙar mamaki ne. Gaskiya danginmu ba zan iya kirgawa ba dan muna da yawa. Familin mu babban family ne, don haka muna da danguna da yawa gaskiya wanda muna rayuwa. Kuma muna rayuwa cikin zaman lafiya, da limana da kuma kwanciyar hankali. Mukan yan uwa da abokan arziƙi suka zo su zauna, mu zauna guri daya da su, mu tattauna harkokin rayuwa wanda zamu ci gaba. Yadda kuma duk wanda ba shi da aiki mu kan taimaka mashi da aiki. Don haka muna da yawa a danginmu gaskiya wanda bazan iya kirga adadinmu a dangin ba dan muna da yawa. Kuma mukan rayu guri daya tare gaba daya.

Sosai ma. Nakan riƙe lema a lokacin damina saboda idan ana ruwa mutum ya buɗe leman shi ya shiga leman shi, ƙar ruwa ya jiƙa shi. Don haka nakan riƙe lema a duk lokacin da ake ruwa. Har in na manta ma, nakan koma gida in ɗauki lema na saboda gudun ƙarar ruwa ya zo ya mun duka kuma ya jiƙa ni sosai. Dan haka nake tunawa ƙaina duk lokacin da zan fita a gida lokacin damuna, in riƙe laima na saboda gudun ƙar ruwa ya mun duka lokacin da ake ruwan sama. Don haka nakan riƙe lemon na in fita da shi.

Nakan yi abubuwa da dama don ƙarin yin aiki. Nakan buɗe kayayyakin da bai kamata in buɗe ba. Idan lokacin da aiki bai yawa ba, nakan buɗe wa'insu nake ware su, na sa su a wuri daban. In ƙara arranging kayan, in goge wurin da suka yi ƙura. Nakan yi abubuwa da dama. Nakan ɗauko littafin rubuta rahoto na, eh rubuta rahoton da ya kamata in rubuta. Nakan ƙirga kuɗi. Nakan yi abubuwa da dama wajen ƙara aiki kuma wani n lokaci nakan zauna da kostomomi nakan hira da su.

Wato jadawalin aikin mu yakan fara ne karfe takwas na safe kuma mu kan tashi karfe bakwai na ya-maghariba. Wannan shi ne jadawalin aikin mu. Kuma mu kan je muyi sallah a lokacin sallar azahar. Kuma wannan lokacin sallar azahar shi ne lokacin da muke zuwa mu ci abinci, muyi sallah, mu huta sannan kafin mu koma wurin aiki. Wannan shi ne yadda jadawalin wurin aikin mu yake. Mu fito karfe takwas na safe, mu je muyi sallah karfe ɗaya kuma mu je muyi- mu tashi mu je gida karfe bakwai na maghariba. Wannan shi ne jadawalin aikin mu.

Nakan kare kaina daga sauro, n-na shiga cikin gidan magani net ɗin sauro kuma na kunna maganin sauro na hayaƙi. Wannan shi ne hanyar da nake kare kai na daga sauro. Duk lokacin da zan yi bacci nakan saka net ɗin sauro, in zubar da shi ƙasa ya kulle min gado na in shiga, in yi bacci na hada mashari kuma nakan sayi maganin sauro na feshe feshe ko kuma na kunnawa na hayaƙi. Nakan kunna duk lokacin da zan yi bacci, minti biyar ko minti goma ko minti talatin kafin na shiga ɗaki na kwanta. Wannan shi ne hanyar da nake yi nakan, nakan kare kaina daga sauro saboda cizon sauro wani abu ne mai masifa da yake matuƙar sa ciwon zazzabin sauro kuma yakan kashe mutane wani lokaci. Dan haka nake gujewa wannan sauro na cizon sauro na shiga net da kuma kunna maganin sauro lokacin da zan koma in yi bacci.

Na fi son wasan ƙwallon ƙafa saboda na buga wasan ƙwallon ƙafa tun ina yaro. Na kuma iya bugawa har na girma na taso ina bugawa. Don haka wasan ƙwallon ƙafa shine wasan da na fi kowanne so na gani ana yi kuma ina bugawa. Wato wannan wasa ne da yake ƙayatar da ni kuma ina jin daɗi a duk lokacin da nake buga wasan ƙwallon ƙafa. Saboda abu ne da nake ra'ayin shi, nakan so in kalla kuma nakan so in buga. Especially idan ana buga wasan ƙwallon ƙafa na ƙungiyar turai. Wasa ne suke bugawa mai kyau kuma mai ƙayatarwa. Duk lokacin da naga ana yi a TV nakan tsaya in kalla saboda wasa ne da na fi so in gani.

Gaskiya unguwarmu ce, unguwar mu unguwa ce mai girma, mai ɗumbin tarihi da kuma tsayi. Unguwar akwai fadi wanda akwai titi a cikin unguwar. Kuma unguwa ne mai suna, tsohon suna mai tsohon tarihi. Unguwa na akwai, gidaje da yawa da kuma mutane da yawa especially magidanta masu yara. Wnn shine unguwarmu kuma unguwar mu gaskiya kwalta ne a kanta kuma akwai famfuna, akwai wutar lantarki akwai razina akwai wajan faka motoci da kuma sauran su wannan itace unguwata a inda take.

Eh sosai ma, ina kare wayata daga ƙwayar cuta saboda wayar ma na lulluɓe shi da jaket kar dat ti ya dinga shiga cikin wayar. Don haka kuma duk lokacin da na yi amfani da wayar na kan make sure na cire kome da kome lokaci zuwa lokaci saboda kar wani ƙwayar cuta ya kama wayar. Ƙware dagaske na kan, ah, kare wayata daga ƙwayar cuta kamar na virus ko wani abu makasancin hakaɗin. Virus sai kan sa waya ya daina aiki ko kuma zai dinga aiki amma ba zai dinga aiki ya yacce daya kama ta ba. Dan haka ina kare wayar, wayata daga ƙwayar cuta.

Eh, wani zubin akan yi, wani zubin kuma bana yi saboda raba inda nake a yanar gizo abu ne mai matuƙar risky yakan zama to damuwa ga mutum saboda abun ƙasa a wannan guri akwai mutane zasu iya ɗauka su yi amfani da shi tare da bai kamata ba. Don haka ba kowane lokaci ne nake rabu wurin da nike a yanar gizo saboda matsala na tsaro, sai wanda na yadda da shi, shi ne nake faɗa wa inda nike ko da a yanar gizo ne mun yarda da kai, ba ban faɗa ba.

Nakan so in kalla fim ɗin Hausawa akan fim ɗin-- ka ko wani fim gaskiya. Fim ɗin Hausawa ya fi ƙayatar da ni. Na fi son kallon shi kuma na fi son a kowane lokaci in kalla al'ada ta da kuma inda al'adata take. Don haka fim ɗin al'adan Hausawa nafi so ba fim wani al'adu ba. Don haka fim din al'adan Hausawa yakan ƙayatar da ni a kowane lokaci da idan ina kallon shi. Shi ya sa na kifa son kallon fim Hausawa a kan kowane fim.

Am kayan aikin da na fi amfani da su da yake sana'ata na kasuwanci ne siya da siyarwa to na fi amfani da tsani wato tsanin nan mukan ajiye shi ne a shago saboda a ɗauko abubuwan da suke sama da hannu ba zai iya kaiwa ba to mukan yi amfani da wannan tsani saboda mu hau mu ɗauko wannan kaya. Shi kuma tsani da mun, mun san cewa ana amfani da shi ne wajen hawa ɗauko abun da hannu ba zai iya kaiwa ba to wannan tsani mukan yi amfani da shi ne wajen hawa mu ɗauko kaya kuma mukan yi amfani da buta wanda muna ajiyesu a shago saboda amfanin kostomomi. Kuma mukan yi amfani da waya na salula wanda in kostoma ya kira mukan zo mu ɗauka, mu je damuwan shi ko kuma mu je abubuwan da yake so mu ba shi. Waɗannan su ne abubuwan da aa ko kuma kayayyaki da muka fi amfani da su a wajen aiki. Da sauran abubuwa da dama mukan yi amfani da kujeru wanda idan kostomomi sun zo sukan zama zauna a kai kuma mukan yi amfani da, kuma mukan yi amfani da ruwan sha saboda bawa kostomomi lokacin da suka zo siyan kaya ko kuma suna jin ƙishi ma basu su sha. Mukan yi amfani da talabishin wato TV saboda ƙayatarwa da kuma kunna wa kostomomi idan ka gani yana rage musu lokaci. Kuma mukan yi amfani da wa gulu glob na wutan lantarki saboda haska kaya da muke siyarwa saboda a ga komai da komai yadda ya kamata ba tare da duhu ya shiga cikin shago ba. Waɗnnan su ne abubuwan da muka fi amfani da su a wajen aiki.

Ahm, ina amfani da launin labule mai kama da fari. Wannan shine launin labule mai kama da fari a gida kenan. Ina amfani da farin labule saboda yakan yi amfani, matuƙa mai amfani. Danganin ya haske ɗaki kuma ɗaki ya ƙayatar yayi kyau kuma yakan sa guri yayi kyau. Shi sa nake amfani da launin labule fari a daɗe a gida. A shago kuma nakan yi amfani da launin labule shi ma mai kama da fari ba fari bane kawai amma dai yana kama da fari saboda ya haske guri shi ma ya ƙayatar guri yayi kyau. Wannan shine kalan labulen da nake amfani da shi a gida. Kuma labule na biyu na gida ina amfani da labule mai launin, ahm, blue wato kala, kalan tsananin samaniya. Shi ma nakan yi amfani da shi a gida saboda yakan ƙayatar da guri kuma saboda kalan fentin bangon ɗakin ne. Shi yasa nake amfani da kalan launin blue amma nafi amfani da kalan launin fari na labule a gida.